Me yake daƙa famaka baya? Wato abin da ya fi kaƙa famun baya shine aiki. Gaskiya aikin da nake yi yana bani matuƙacciwo saboda aiki ne wanda ya kamata ina motsa jikina sosai kuma ina bada himma, ina bada concentration akai.

Kana, kana fin son fensir ko alƙalami? A gaskiya na fi son alƙalami saboda alƙalami yana fitar da rubutu sosai. Idan zaka gane abin da ka rubuta, duk da dai fensir in ka yi kuskure zaka iya sharewa, amma in kana son abu ya fito ma sosai to kayi amfani da alƙalami. Zaka fi gane abin da kake rubuta.

Kana fin son zama a birni ko a ƙauye? Eh, gaskiya na fi son zama a birni saboda tunda aka haife ni a birni aka haife ni saboda haka na, na saba da rayuwar, birni. Gaskiya zaman ƙauye ba zan iya ba saboda ba abubuwan da irin abubuwan more rayuwa ka irin wuta da cikakken ruwa da kuma hanyoyi masu kyau. Gaskiya na fi son zaman birni.

Gaskiya, gaskiya mura tana takura mun sosai. Eh, in mura ta kama ni, ina neman magani in sha. Domin mura ta fi takura mun fiye da zazzaɓi ma. Zan nemo ko kamar Septrin haka ko Procol ko magani dai na mura in sha in samu sauƙi.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? To ooke-koke dai abu ne wanda dole za a yi shi, wato halin ɗan adam ne kuma tun da aka fara rayuwa ana koke-koke. Kawai yadda nake maganin koke-koke kawai harkar gaba da nake fuskanta in yi abin da yake gabana shikenan.

Kana iya busa sa tsaki? Ina iya busa tsaki mana amma ma wato tsaki ba abun yi bane. Amma dai bari in gwada in gani?

Wane launi bango ginko suke? Bango ginku? Gaskiya ban gane wannan tambaya ba. Bangane menene Wane irin launin bango ginku suke ba saboda haka bazan iya cewa gashi ba launin.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? To muna aiki tare da ƙungiya dai ta hanyoyi daban-daban amma mafi akasari shine ana rabawa kowa aikinsa, kowa ya san abin da yakan kama saboda kada a ƙuntata wani bal kuma a cika sawa wani aiki. Ta haka aikin ya fi tafiya da sauri kuma an fi cin magudi a ciki lokaci.

Kana yin wuta da itace? Eh, ina yin wuta da itace. Na fi ma yin aiki da wuta da itace saboda yanzu gas yayi tsada kuma ba kananzur. Saboda haka da itace nake hura wuta in yi girki, in yi wasu girke-girke da wasu abubuwa daban-daban.

Eh, a gaskiya ina raba ayuka ga wasu musamman in na ji na gaji ko kuma ina son a cimma aikin a lokaci. Ina buƙatar aikin da gaggawa, saina raba ayuka ga wasu saboda in samu in cimma burina na aiwatar da aiki a cikin lokaci.

Me kake yi da raguwar abinci? Raguwar abinci dai ana, muna ajiye shi a kwan, a tukunya in abinci ya yi raguwa saboda mu samu muɗimɗima a ci gobe da safe.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe saboda, yawancin lokaci ina tashi da wuri irin ƙarfe shida, domin in je wurin aiki ko in je makaranta haka. So ina jin kukan zakara da safe. Yes, ina jin kukan zakara.

A'a bana yin kiran bidiyo saboda yawancin abokaina da abokan sadarwa na ba sa son yin kiran bidiyo.

Saboda haka ina lillaɓa bargo saboda sanyi.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eee, gaskiya an lokaci bana zuwa akan lokaci saboda traffic na kan hanya bana zuwa sam zuwa aiki akan lokaci wato saboda traffic.